Kana raba wurin da kake a yanar gizo? Kwarai kuwa ina raba gurin da nake a yanar gizo, saboda wani lokaci sai kana yi kana raba inda kake a yanar gizo sabida kada kowa ya san motsinka.

Wane irin kiɗa ka ke son ji? Gaskiya kiɗan da nake son ji shine kiɗan gargajiya wanda ake yi, kiɗan ƙwarya da ake yi da na ƙoƙo. Shi ne kiɗan da nake son ji gaskiya. Kiɗan gargajiya wanda ake yi.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Eh, ina ajiye takardun aikina ne da kyau yanda ya kamata. Ina tsara su ne na shirya su na ajiye yanda babu wani abun da zai same su saboda shine tsari. Bana wasa da su bana balle wani abu ya same su.

Wane irin sabulu kake amfani da shi? Sabulun da nake amfani da shi shine Gift soap. Sabulu Gift shine nake amfani da shi saboda yana da daɗin ƙanshi gaskiya kuma yana fitar da jiki sosai.

Kana iya amfani da kwamfuta, ƙwarai kuwa ina iya amfani da kwamfuta sabida kwamfutan da nake amfani da shi. Ina da kwamfuta tun ina ƙarami kuma a gidan mu ma dakwai kwamfuta desktop wanda muke amfani da shi duk anan muka koyi kwamfuta.

Wayarka na cika ajiya? Kwarai kuwa wayata tana cika ajiya. Ina ajiye abubuwa da dama a wayana sosai ma, saboda abubuwanda nake ajiyewa. Nina mafi yadda ma da na ajiye waya abubuwa akan wayana sabida tanada babban memory.

Menene kake jin tsoro? Abin da nake jin tsoro shine kunama, saboda kunama dabbace wacce idan ta harbeka za ka ji zafi. Da kwai zafi, wahala da barin ta zafi. In ta harbe ka, za ka sha wahala. Ta taɓa harbi na sosai kuma na ji zafi sosai. Kunama nake jin tsoro.

Kana shan magani kullum? Kwarai kuwa ina shan magani kullum saboda likita ya ce in dinga shan magani kullum saboda in dinga sha da safe da rana da daddare saboda in samu na warke kuma ina shan magani kullum.

Kana kallon taurari da daddare? Ƙwarai kuwa ina kallon taurari da daddare saboda kullum daddare idan na zauna zan ɗaga ido in dinga kallon taurari. Inda suke yake ƙyabtawa shine yake burge ni. Kuma ina kallon taurari da daddare saboda yana burge ni kallon taurari.

Nawa madibi kuke dasu a gida. Ina da madubi guda biyu a gida. Akwai wanda muka sa a bayi, wanda muke amfani da shi idan mun tashi da safe zamu je mu wanke fuska, muyi brush, muyi wanka mu kakkalla fuskar mu sai kuma na cikin falo wanda idan mun gama shiryawa zamu kalla.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Ƙwarai kuwa ina son ɗakina yayi haske sosai. Shi yasa da na gina ɗakin na sa fitiloli da yawa. Ɗan aƙalla ba, a ƙasar ba ina da fitiloli sun fi guda shabiyar a cikin ɗakina wanda kawai suke kawo wuta daban-daban.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? Ina hutawa wajen aiki ne ƙarfe biyu na rana. Lokacin nake zuwa na je na ci abinci, sannan na yi break na huta. Lokacin kuma nake hutawa, sannan na je na yi sallah.

Me kake ci a wajen aiki? Abinci nake ci a wajen aiki, idan na je dakwai cafeteria gurin abinci, zan ci shinkafa da wake da taliya da kuma nama, hadda plantain duk ana samu a wajen aiki shi nake ci na ji na ji daɗi.

Yaya kake kare kanku daga sauro? Ina kare kaina daga sauro ne, gurin amfani da maganin sauro. Idan na sa maganin sauro a ɗaki kuma sannan nazo na shiga cikin mosquito net na kwana, to shine yadda nake kare kaina daga sauro. Don ba na son sauro ya cije ni.

Kana cire farce? Kwarai kuwa ina cire farce saboda duk ko da yaushe nakan kokari inga na cire farce na. Kada su yi tsayi, su zo su dame ni ni su suna damuna. Lokacin na je wanka ma sukan ji min ciwo faracen shi yasa nake cirewa.

Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? Ina iya tafiyan nisan kilomita biyar in je in dawo a ƙafa, saboda ina da juriyan tafiyan ƙafa gaskiya kuma na iya tafiyan ƙafa sosai baya bani wahala sosai.

Yaya jadawalin aikinku yake? Jadawalin aikinmu jadawali ne wanda aka tsara shi bisa tsarin yanda ake son aiki, ya dinga tafiya, zaka zo da safe ba zaka tashi ba sai lokacin tashi da yamma yayi to sabida duk muna bin wajen jadawalin aikin ne.

Me kake yi a lokacin da ruwa yake zuwa? Abin da nake yi, nakan kwashe, ah, duk kayan da na san cewa ruwa zai ɓata mun na kintsa suna adana su in da ruwa ba zai ɓata su ba. Sannan kuma sai na jona, na ƙi yin nisa da gida ko kuma in zan fita, sai na fita da lema.

Kana koyan wata yare? Kwarai kuwa ina koyan yarenreka sabida ina koyan yaren turanci wanda a yanzu shine yaren da nake so na kana iya fiye da kowane yare sosai ya kama bakina yanda ya kamata. Ina koyan yaren turanci yanzu.

Kana son kallon faɗuwar rana? Ƙwarai kuwa ina son kallon faɗuwar rana saboda kullum idan rana za ta faɗi nakan zo na tsaya na ji ranar kallai da take faɗiwa saboda inda gari yake canzawa kuma ya yi min kyau. Gari yayi sanyi yasa nake son kallon faɗuwar rana.

Yaya kake inganta aikinku? Muna inganta aikin mu ne gurin yin shi da kyau kuma sannan mu siyo kayan aiki masu inganci sosai, masu tsada, wanda sai su ƙarfafa za su ƙarƙa, za su sa aikin ya yi ƙarƙo. Sai sa yadda muke inganta aikin mu ke nan.

Yaya kake yanke shawara a aiki? Ina yanke shawara a aiki ne. Wurin idan na yi bincike, zan yanke shawarin cewa ga yadda ya kamata sai in kira mutane, abokan aikina mu zauna mu tattauna a kan yadda shawarar da na yanke kafin nan a zartar.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Eh ina amfani da ajiya a yanar gizo sabida ni na fi son ajiye abubuwa na a yanar gizo sabida sunfi samun tsaro nakan kula dasu kuma bana rasa su gaskiya.

Rubutun ka yana da kyau. Kwarai kuwa rubutuna yana da kyau sosai saboda na iya rubutu sosai. Dan a makaranta ma ba wanda ya kai ni kyau rubutu. Malamai ma suna fadan haka. Dan duk lokacin da na zo makaranta mutane sukan sa ni wasu ma na yi musu rubutu saboda kyaun rubutuna.

Kana tafiya da sauri? Ƙwarai kuwa ina tafiya da sauri saboda ni mutum ne wanda na fi so na yi abu akan lokaci, na kammala akan lokaci. Yasa duka abin da zan yi nakan yi shi ne da sauri ko tafiya idan zan tafi nakan tafi ne da sauri ya zama na nayi shi akan lokaci.

Kana fison shinkafa ko tuwo? Tabbas nafi son tuwo gaskiya. Dan ni mayen tuwo ne, mutane sukan ce mun ni ɗan gargajiya ne, ince musu na yarda. Ko da yaushe ne, ince zanci tuwon dawa, tuwon miyan kuka, tuwon taushe, tuwon waye, dukkani ina ciki.

Wane app kake amfani da shi don saƙonni? Ina amfani da app sosai, sam guda uku gurin saƙonni, saboda ina amfani da Facebook gurin saƙonni, ina amfani da Twitter gurin saƙonni, amma na fi amfani da WhatsApp shi ne gurin saƙonni.

Yaya kake ajiye kuɗi? Ina ajiye kuɗi nane da kyau saboda ina ajiye kuɗi a account kuma sannan dakwai kuɗaɗen da nake ajiyewa a gida saboda amfanin yau da kullum. Ina ajiye kuɗaɗena da kyau.

Kuna da wifi a gida? A'a, ba mu da wifi a gida, sai dai nakan sayi data na sa data domin amfani na lokaci he dai, ko kuma wani lokaci nakan yi wa mata na hotspot domin ita ma ta ɗan amfana idan za ta yi amfani da netiwok.

Kujerunku suna da daɗi? Ƙwarai kuwa kujerunmu suna da daɗi sosai saboda kujeru ne waɗanda muka siye su da tsada shiya sa suke da daɗi sosai. Kuma suna da kyau, suna da ƙarko da inganci. Ga laushi na zama, ga shi nan zaka iya kwanciya kaji daɗinka.

Kana zama a Kwiwa? Kwarai kuwa ina zama a gwiwa na iya zama a gwaiwa sosai. Saboda ko zaman sallah idan nayi zaman tahiya nakan zauna ne a gwiwa ta har na samu in idar saboda na iya zama a gwiwa.

Yaya dangantakarku da maƙwabta take? Dangantakarmu da maƙwabta gaskiya dangantaka ce ta fahimtar juna ta zaman lafiya. Muna zaune lafiya, mun zama kamar 'yan uwa saboda muna kula da juna ba ma fada da juna gaskiya.

Kana iya dafa abinci? Eh ina iya dafa abinci sosai ma sabida na iya girki. Na koya girkine tin ina yaro har na je makaranta kuma na ƙara ƙwarewa a girki. Dan yanzu ba kalan abincin da ban iya girka wa ba shine naman.

Kuna sa uniform a wajen aiki? A'a, ba mu da sa uniform a wajen aiki. Amma dai kuma da code dress code. Da akwai irin kayan da ba a yarda da su ka sa ka je wajen aiki ba. Amma dai kai ana son kai shiga na mutunci, shiga na manyan mutane.

Kana fi son hawan matakala ko lift? Tabbas ni mutum ne mai son motsa jiki, shi ya sa nake son hawa matakala. Ni ban damu da sai na hau lift ba, duk da na tabbatar da hawa lif ya fi sauki. Amma ina taka matakala ne saboda in motsa jikina.

Yaya kake jin hayaniya? Tabbas ni hayaniya abu ne wanda yake takura rayuwata. Saboda in ana hayaniya a guri ma na je na zauna ciwon kai nake yi. Hayaniya yana samun ciwon kai. Duk inda ake hayaniya yanzu na ƙaurace masa ba na son zuwa.

Menene abunsha da kafiso? Abunshan da nafiso gaskiya shine Rufaida Yogurt. Saboda shine abunshan da nafiso. Indai zansha Rufaida Yogurt, zanji hankali na ya kwanta, na samu natsuwa kuma ina jindaɗinsa.

Sau nawa kake ƙidaya kayayyaki? Ina ƙidaya kayayyaki sau biyu ne a rana, saboda da farko idan na zo da safe na tafi kasuwa, nakan ƙidaya kayayyaki na kasuwanci. Sannan kuma da yammama na ƙara ƙidaya, na san mena bari kuma mena zo na tarar.

Kana son abinci mai yaji? A'a, bana son abinci mai yaji. Saboda duk abinci mai yaji yana tayar mun da olsa na. Idan naci shi yakan rike min ƙirji wani lokaci ko ƙwallo na je ma. Sai in ji kirji na, na zafi bana iya gudu.

Kana ajiye kwafin bayanan ku? Eh, ina ajiye kwafin bayanai saboda ni duk abin da zan yi, nakan ajiye kwafi saboda hali na rayuwa. Duk abin da zan yi nakan yi photo copy da ko wanda nake ajiye wa a hard copy da ko kuma wanda nake ajiye soft copy a yanar gizo.

Yaya sa hannu naku yake? Sa hannun mu gaskiya, sa hannu ne wanda mai kyau sosai. Dan duk lokacin da za a shigar da kaya ko za a fita da kaya to sai na sa hannu. Kuma sannan idan na sa hannu kowa ya gani ya san cewa lallai na sa hannu.

Wane lokaci na rana ka fi so? Gaskiya lokaci na rana da na fi so shine safiya da safe. Lokacin na tashi na da ƙarfi a jikina. Duk abin da na yi na gajiya dai ya riga ya bar jikina. Na tashi cikin ƙarfi, zan iya yin komai. Ya sa na fi son da safe.

Ka nafi son tufafin auduga kona sliki? Tabbas na fi son tufafi na auduga saboda tufafi na auduga tufafi ne wanda ba su da nauyi sannan suna da daɗin sawa. Na fi jin daɗin sa su da gaskiya sosai.

Kana fin zama ko tsayuwa? Kana fi son zama ko tsayuwa? Tabbas na fi son zama, saboda tsayuwa aiki ne wanda yake gajiyar da ni sosai. Na fi son inga na zauna na huta.

Yaya kake jagorantar mutane? Tabbas ina jagoran tar mutane ne cikin nutsuwa cikin hikima da kuma adalci saboda shine jagora an sanshi ya zamana babba kuma ya kasance mai natsuwa.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Eh ina zuwa kasuwa ne duk ranar Juma'a da yammaci saboda na yi siyayyan abubuwan da zan yi amfani da su. Duk kayan abinci da cefanen sati duka ina zuwa na siyo su ne ranar Juma'a da yamma.

Kana fi son bus ko taxi? Nafison taxi gaskiya akan bus sabida taxi ba mutane da yewa Bus kuma yana ɗiba mutane da yewa, ko sauri kuma taxi ya fi bus.

A wane wata aka haife ku? An haife ni ne a watan Takwas, ma'ana August kenan. Shi ne aka haife ni. Kuma duk lokacin da watan ta zagayo a shekara, na ina tara mutane domin su tayina murnar zagayewar ranar haihuwa ta.

Kana iya duba lambar QR, tabbas na iya amfani da QR code kuma na iya duba lambar QR saboda ina dubawa mutane sosai ko abokai na ma sukan zo na taya su ko kuma na nuna masu yanda ake duba QR.

Menene abincin da ka fi so? Abincin da na fi so shine tuwon shinkafa miyan wake. Shine abun da na fi so tun ina cin tuwon shinkafa miyan wake tun ina ƙarami. Gashi har girmana kuma yanzu ina ci kuma shi na fi so.

Yaya kake koyon fasaha sabo? Gaski yayan da nake koyon fasaha sabo ina koya ne a yanar gizo wani lokacin. Wani lokacin kuma idan na ga an yi nakan ziyaran biya kuɗi ne a koya min sabon fasaha.

Kana sanya tunatarwa don ayyuka? Ƙwarai kuwa ina sanya tunatarwa don ayyuka. Ina sanya alarm sosai. In nai wasu abubuwan, saboda abubuwan suny yawa. In ba'a sanya tunatarwa, wani lokaci sai kamance ba kayi wani abun ba.

Yaya kake sassanta rikici a aiki? Ina sassanta rikici a wajen aiki ne wurin kiran mutanen da suke rikici domin naji menene ya haddasa rikici. Sannan in saurare su gaba ɗayan su, sannan sai na sassanta su.

Kana son cin abincin titi? A'a, bana son cin abincin titi. Dalili kuwa na fi so na ci abincin matana. Yasa duk lokacin da na fito, na fito daga gida, sai ta mun abinci nan dafi wajen aiki da shi. Kuma sannan sai na dawo gida nake ƙara cin abinci.

Kana yin addu'a kullum? Ina yin addu'a kullum. Ina yin addu'an safiya idan na tashi daga bacci, zan yi addu'a kuma idan zan fita daga gida sannan idan zan kwanta ma ina yin addu'a. Ina yin addu'o'i ko a wurin sallah sosai.

Nawa takalmin ka ke da su? Ina da takalma aƙalla ba a ƙasaru ba sun kai ƙafa ashirin, saboda ni mutum ne mai son takalma sosai. Kuma wani lokacin ma akan rabani da takalma, amma ina da takalma sosai gaskiya.

Kana son ɗaukar hotuna? Eh ƙwarai kuwa ni mutum ne mai son ɗaukan hotuna saboda wayoyina ma na siye su ne saboda ɗaukan hotuna. Wayoyi ne masu kyan kyamara sosai kuma ina ɗaukan hotuna kullum kullum.

Kana duba daftarin kuɗi? Eh ina duba daftarin kuɗi ko da yaushe, saboda ni kullum sai na duba daftarin kuɗi. Saboda harkar kuɗi sai an yi taka tsantsan sosai, shi ya sa nake duba daftarin kuɗi a kullum. Zan duba sau biyu.

Kana shan ruwa mai sanyi? Eh, ina shan ruwa mai sanyi saboda ni duk abun da in sha idan dai ruwa ne ko kayan sanyi, na fi so na sha mai sanyi saboda yafi kashe ƙishi kuma ya fi daɗin sha. Don haka ina shan ruwa mai sanyi.

Kana yin aikin bayan lokaci? Eh, ina yin aikin bayan lokaci sabida mu ko munyi aiki bayan lokaci ba matsala ba ne. Ana biyan mu kuɗin overtime, kuɗin ayyuka idan wayanda muka yi na bayan lokaci, shi ya sa ba ma damuwa mu ke yin aikin bayan lokaci.

Kana lalluba da bargo? Eh, ina lalluɓe da bargo saboda ni kutan ne duk zafi za ka ga sai na lalluɓa da bargo sabida na fi son in lalluɓa. Na fi jin daɗin bacci idan na lalluɓa jakina da bargo kuma na fi jin daɗin bacci.

Kana yin harsashi lokacin bacci? Eh gaskiya ina yin harsashe lokacin bacci, saboda duk lokacin da zan yi bacci sai na shirya na yi harsashe. Na san nan nake yin bacci, ina yin harsashi lokacin bacci.

A nawa kuɗin wutar lantarki a wata? Muna biyan dubu goma ne a wata duk wata muna biyan dubu goma na wutar lantarki, saboda muna samun haske muna kuma amfani da shi domin girki da sauran su.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? Abin da nake shirin yi a ƙarshen mako shine ina so ina shirya zuwa ziyara. Zan ziyarci yan uwa da abokan arziki zan tafi ƙauyen mu domin ziyara. Shi yasa abin da nake shirin yi kenan a ƙarshen makon nan.

Kana ba da shawara a aiki? Eh, ina ba da shawara a aiki sosai saboda sun yarda da ni ma a matsayin in dunga basu shawari a wajen aiki saboda shawarita tana amfani sosai matuƙa.

Kuna da manufa na wata-wata? Eh ƙwarai kuwa muna da manufa na wata-wata saboda duk bayan wata mukan zauna mu tattauna akan manufofin mu da muke da su na ci gaba a wajen aiki, ya sa muke da manufa na wata-wata.

Menene burin ku a aikin? Burin mu a wajen aiki shine ace ko'ina ana amfani da kayan da muke sarrafawa, mutane kuma susan mu a ko'ina. Kullun kuma burin mu shine muga mun inganta kayan aikin mu sosai, kuma hakan maye.

Yaya kike magance damuwa a aiki? Ina magance damuwa ne a wajen aiki gurin zuwa inga na samu guri inda ba hayaniya na samu nutsuwa, sai na yi tunanin yadda za a samu a shawarci matsalar duk wata damuwa.

Kanayin waƙa a cikin zuciya? Ina yin waƙan cikin zuciya. Sabida innaje wanka wani lokaci ko na shiga bayan gida haka na kanyi waƙa a cikin zuciya. Kuma waƙoƙin soyayya masu daɗi, masu sanyaya rai.

Kana shuka tsirrai-tsirrai a gida? Eh, ina shuka tsirrai a gida saboda ni mutum ne mai son shuƙe-shuƙe. Ina shuka bishiyan gwanda na mangwaro, duk ga su nan dai ina shuka su a gida.

Wa yake ƙarfafa maka baya? Mutumin da yake ƙarfafa min baya shine me gidana. Ya yarda da ni, ya san abin da zan iya yi kuma ya san ni matu ne jajirtacce. Shiyasa yake ƙarfafa min baya duk abin da zan yi, saina sanar da shi.

Wane lokaci kake wanke kayayyaki? Ina wanke kayayyaki na dadare ko wani lokaci kafin na kwanta. Saboda lokacin ne nake da dama bana aiki nake iya yin wasu wayan na wanke wanke.

Wane launin bangon yanku suke? Bwangayen mu launin fari suke, saboda ni gidana ma farin kala ne, kuma na fi son komai fari. Don cikin dakuna na ma duk bangon fari ne.

Yaushe kake cin abincin dare? Ina cin abincin dare ne karfe takwas na dare. Lokacin da nake cin abinci saboda yabi jikina kafin na kwanta. Bana so sai gab da zan kwanta na ci abinci gaskiya.

Kana kallon inuwar ka? Kwarai kuwa ina kallon inuwata sabida da dama ndai na shiga inda inuwata za ta bayyana nakan yawan kallonta duk abin da nayi, sai inda tana yi da inda na ba she ta bi ne.

Kana son kallon wata da daddare? Ƙwarai kuwa ina son kallon wata da daddare sabida tana mun kyau sosai. Idan tafi toda dad dare nakan kalle da har can na fara jin bacci, sannan na zona kwanta. Ina kallon wata da daddare.

Kana ƙara wayarka daga ƙwayar cuta. Kwarai kuwa ina ƙare waya ta daga ƙwayar cuta saboda bana son duk wani abin da zai samu wayata. Shiyasa nake kulawa da wayata sosai.

Wane abinci yake sa ka ji daɗi? Abincin da na ke sa na ji daɗi shine tuwon shinkafa. Shine nake sa ya ji daɗi sosai. Ina son tuwon shinkafa sosai.